Eh ina cimma manufar tallace-tallace sosai don sai da talla ake ganin abubuwan namu ake siya. Talla yana da kyau sosai.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai. Ina iya kwamfuta, ina yi, ina yin abubuwa da yawa da kwamfuta. Gaskiya muna taɓawa sosai. Ina yi abubuwa da yawa na kwamfuta.

A'a ba kullum ba ne, sai lokaci-lokaci jufa-jufa ne. Eh, idan wani lokaci wani domin bel wani mara bel, kala-kala ne. Yana yi mood of dressing namutin din. A yana yi ne.

Na fi son kayan gishiri, kayan zaki ni ba na son sosai. Kayan gishiri ya fi mun daɗi sosai. Eh, saboda gudun cutar suga. Suga in yi yawa jikin mutum-mutum baya exercise, wani abu zai iya samun shi. So saboda haka na fi son kayan gishiri.

Eh ina iya dubawa sosai da sosai. Ina iya dubawa don saboda akwai waya, a hannuna waya, babban waya Android phone. Ina amfani da shi kuma ga kwamfuta, eh za mu iya duba a haka sosai da sosai.

Eh ina iya rabawa, ina rabawa sosai. Ina rabawa, ina kai waje-waje a ranar gizo. Eh zan iya raba komai da komai.

A'a ina iya zuwa wuri, ɗaururi, ɗaururi ma sosai. Ni ai baya damuna tafiyan ƙafafasu. Eh dan saboda ina da lafiya Alhamdulillah Masha Allah, zan iya zuwa da wurwuri.

Muna da guda huɗu, duka muna amfani da shi. Muna da guda huɗu a gida, eh, bokiti toci guda huɗu, bokiti na.

Eh ina neman kwastomomi ne sosai. Daga kwostoma ne muke gina dangantaka. In ka samu mutum na kwarai na kirki, muna iya haɗa, muna iya kulla zumunci muyi kasuwa tare. Eh idan mutum na kwarai ne har dangantaka zai haɗu sosai. Eh haka ne muna iya yi sosai da sosai.

Eh ina sawa kullum, kullum sai na sa kullum sai na sa da tulare. Eh kullum muna yi, ina yi sosai saboda ni ima ce.